Shin akwai abubuwan da kuke tarawa? Faɗa game da su. Eh, akwai abubuwan da muke tarawa kuma abubuwan abubuwan da muke tarawa suna da yawa, musamman a gida. Eh, abinda za'a yi amfani dashi na yau da kullum.

Karin maganganun da kukaji daga bakinka ko tsofaffin eh akwai ruwa baya tsami banza akwai me jiya tayi ballantana yau to duka irin wainnan akwai akwai su. Shi yasa to kaga.

Ku gaya mana game da ɗan wake. To ɗan wake dai abu ne da ake amfani da shi na yau da kullum musamman a gida. Ko da yake ba a gida ba ma har a wajen sayar da abinci ma akwai inda ana yin ɗan wake. Ɗan wake abinci ne wanda Hausawa su ke yi musamman irin abincin gargajiya.

Ce rawa tafiya a ƙasa kake takawa a ini, to tafiya a ƙafa gaskiya tana da amfani saboda tana ana jijjiga jini. In ba haka ba wani sa'in baka yi tafiya a ƙafa ba zakaji jikin ka ya ɗaɗɗaure, amma da zaran ka samu ka yi tafiya a ƙafa zakaji jikin ka ya saki.

Wan mana fuskar wanda kuka sani sosai to fuskar wanda nafi sani sosai, bata wuce na iyayena, akwai mahaifina suna mahaifiyata. To fuskar wannan ita ce wadda duk inda na ganta ban taba mantawa ba, bazan taɓa cewa ban san ta ba. Ko a wane yanayi ne.

Kana musafaha da mutane? Eh nakan yi musafaha da mutane musamman idan na je na same su na yi musu sallama sai mu gaisa. Kuma idan ina tafiya a hanya, muka haɗu da wanda na sani, to muna tsayawa mu gaisa muyi musabaha. Saboda idan ku kai musabaha kafin ku saki hannu, zunuban ku za'a kankare muku su. Sannan kuma za'a rubuta muku lada mai yawa.

Wani kamshin abinci yake tuna muku da yarintan ku? To ƙanshin mai da yaji, musamman abinda yasa nake tunawa saboda lokacin idan kun dawo makaranta ana dafa, ana soya mai, zaka ji ƙanshinsa yana tashe musamman idan aka sa albasa, shi yasa ƙanshin mai da yaji abinci yake baya yake ban sha'awa sannan yake tuna min da yaranta ta.

Kirari, yabon mutum da ayyukansu cikin kalmomi masu ƙarfi, ku bayyana yadda yake aiki. Oh, gaskiya yana aiki yana tasiri a jikin mutum sosai, musamman idan ana mai kirari. Zaka ga mutum hartsu ma yake yi, yana tuna wata jarumta da yayi ko kuma wani aiki da yayi wanda yake ƙarfafa mai gwiwa.

Lokacin alƙawari da jinkirin taro me kuke ganin game da wannan al'ada? To gaskiya musamman a lokacinmu yanzu za a ga idan aka sa lokaci aka alƙawarin lokaci za a ga mutum ya jinkirta bai zo akan lokacin da ya dace ba. To wannan al'ada gaskiya ba al'ada bace mai kyau yakamata ace an canza ta.

Ku gaya mana yaushe da ina kuke cin abinci a waje? To, ayan da muke cin abinci, ina cin abincin rana a waje. To kuma ina zuwa inda ake sayar da abincine na saya, amma ba a ko ina ba. Ba na ci akan hanya ko kuma a wajen da bai dace ba.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? To, inda ake aiki tare da ƙungiya ta hanyar shawarwari da bin dokoki da kuma aiwatar da wasu ayyukan yau da kullum. Ta hanyar ne ake aiki tare da ƙungiya. Idan an ce a je a yi, ka za t toza a yi. Idan an ce a bar ka, za to za a bari.

Yaya ku ke kare wayarku da asusunku daga masu damfarar, to ta hanyar saka tsaro wanda ba kowa zaka iya bayyana masarinka ba kamar irin lambobin sirri da kuma ajiye waya inda ya kamata saboda masu damfara ta asusu?

Wane irin nama kaka fi so? To naman da na fi so shine, naman rago na ƙaramar dabba. Gaskiyan ina son naman sosai, saboda idan ya soyu yanada dadi sosai musamman idan aka ce naman suna irin ambankare shi, ya ɗan tsane din nan tukunna daga baya sai azo a sassara a yanka. To naman gaskiya yana da daɗi sosai.

Kana da dabbar gida? Eh ina da dabbar gida, kamar tunkiya, rago, akuya, har da makaji saboda duk su ma dabbobi ne. Don ina sha awar yin kiwo shiyasa ma na ajeyesu a gida musanman ma kaji da tunkiya da akuya.

Kana ci da cokali koh hannu? A'a, nafi so nayi amfani da cokali. Gaskiya ba kasafai nake amfani da hannu ba, saboda wani sa'in idan zaka ci abinci da hannu, kayi aiki hannun yayi datti to kuma wani sa'in kafin kayi wanka kana so kaci abinci, sai dai kayi amfani da cokali. Saboda koda ka wanke hannun ba lalle bane ya wanku yadda kake so.

Hanyoyi a lokacin sallah daya suke agu a garin ku? To, gaskiya hanyoyi a lokacin sallah suna da kyau sosai a, a garinmu. Ko ace sallan idi ko kuma salla ta yau da kullum to hanyar gaskiya mai tsafta ce kuma bata da wata matsala.